Barin ba ka cikakken bayani, in warware maka zaran game da dalilan da suka sa ka ɓoye wurin da nake kamar yadda kula da ke ɓoye ainta. Malam, malam kasan yadda ƙasar take tsaro ya zama abun nema ido rufe. Idan na ɗauki wayata na hau Facebook ko Instagram na rubuta ina shan iska a Jabi Lake Mall, yanzu haka ko ina cin abinci a cikin Chicken Republic da ke Wuse 2, ai na gama kaskantan kai na. Ɓatalgaji, ɓarayi ko masu garkuwa da mutane suna amfani da yanar gizo yanzu. Suna nan suna liƙa asirin mutane. Idan suka ga na sa hoto ina cin kaza suna lissafin cewa wannan yana da kuɗi kuma gashi nan a wurin kaza. Kafin in gama cin kazan sun riga sun yi min kwanten bauna a waje. Saboda haka hikimar ita ce idan kana wani wuri ka ji daɗin ka amma karka gaya wa mutane sai ka bar wurin. Wannan yana da ban dariya amma gaskiya ne a al'adarmu. Akwai mutanen da basa son ganin cin gaban wani. Idan na sa live location cewa na tafi Dubai hutu ko na je wani babban hotel ai na kunna wutar hassada kenan. Wane zai kalla hoton? Yace lallai wane yana jin daɗi? Allah ya kaɗe masa kwana. Allah ya kaɗe masa kwana. Wannan baƙin, baƙin da suke, da suke yi wa mutane zai iya sa in ƙware a matakala ko abinci ya shaƙe mun wuya. Hausawa na cewa idan ƙura tana bari chi, karka tada ta. Ɓoye wurin da, ɓoye wurin da nake yana taimakawa wajen kare kaina daga sharrin masu ido. Babban mutum baya hayaniya. Idan kal wura manyan attajirai da masu mulki basa cewa gani nan suna motsawa ne a cikin sidi. Idan na riƙa gaya wa duniya ko wane mataki da na yi ɗauka, na zama kamar ƴar jarida muna hoton kyauta ke nan. Ina son in zama kamar patalwa. Ana jin labarin, labarina amma ba a sanin in da nake. Wannan yana ƙara min kurci ne. Idan mutane ba su san inda nake ba baza su iya shirya man bakin ci ba. Kuma wani lokacin ina son in samu natsuwa. Idan na sa location abokai da ƴan uwa za su gani su ce, aww kana nan kusa da mu bari mu zo ka siya mana fiza. Kaga na jawo wa kai na gurmi kenan. Gwanda in shiru in ci abu na, ni kaɗai. Amma fa, bawai ina nufin bana taɓa saka hoto ko kuma a inda na je ma ina yi amma na dabara nake yi da ake kira yin postum amma kare. Ga yadda nake yi. Zan je wurin taro ko wurin shaƙatawa da karfe biyu na rana. Zan yi hotuna masu kyau, in ci abinci, in yi rawa, in gama komai. Zan bar wurin da karfe shida na yamma. Zan koma gida, in yi wanka, in ci abincin da ya yi, in kulle ƙofa da makulli, in shiga bargo. Sannan da karfe tara na dare lokacin da nake gida lafiya sai in ɗauko hotunan nan in sa a yanar gizo, in sa location ɗin. Duk wanda ya gani ya yi tunani ina can ya makara. Ni na riga na gama na tafi. Wannan ita ce hikimar ɗin Najeriya mai wayo. A ɓangaren fasaha kuma ina kulle location na wayata kamar hajoji da basu da amfani. Meyasa ka kulleto? Ko torchlight zai tambaye ni inda nake. Babu ruwan ta. Ina barin gogu maps kawai ya sanyi.

Ake ce, dandai har yanayi ya kama. Zan iya taka kilomiter sha biyar zuwa ashirin a rana ɗaya ba tare da na sa da na suma ba. Amma fa wannan bawai ina son motsa jiki bane, a'a, dan larura ce Bara um, ba ka cikakken bayani in warware maka sirrin game da ƙarfin ƙafafu na da kuma abubuwan da ke sa su yi nisa, ƙo su gaza. Malam, ka tuna lokacin da man Petir ya yi tsada a Najeriya ko lokacin da mota ta lalace a daji. A irin wannan lokacin ƙafafu na suna komawa inji. Idan na duba aljihu na, naga ja kuma ina so in je wani wuri mai muhimmanci, zan iya taka ƙafa ta daga wuse zuwa gwarin fa ko kuma daga zuru road zuwa kwafsuwar ƙwai. A wannan lokacin bana jin gajiya, ƙwaƙwalwa ta tana lissafin kuɗin da zan kashe a mota ne sai ta ce wa ƙafafuna, "kuyo ma za ku kai ni in ba haka ba yau ba za mu ci abinci ba." A irin wannan tafiyar gumi na zuba amma ina tafe ina waje waje kamar mai neman batan kai. Wannan tafiyar ta fi kowacce nisa saboda tana haɗe da wahala da kuma determination. Yanzu da yake asabar ce, watakila ka ga mutane da yawa sanye da kayan wasanni suna gudu a titi. To, ni ma wani lokacin ina shiga wannan sawun. Zan sa riga da wando masu kyau, in sa ear piece a kunne in ɗauki ruwan sha a hannu. Amma fa gaskiya wannan tafiya ba ta wuce kilomiter uku zuwa biyar. Zan fara da ƙarfin gwiwa ina gudu amma da zarar na ga mai tallar ƙosai ko mai shayi a gefen titi, a nan tafiyar take ƙarewa. Zan tsaya in ci ƙosai na ɗari biyar, in sha shayi sannan in koma gida a keke. Wannan tafiyar ta masu hutu ce ba ta da nisa sosai saboda jiki bai saba da wahala ba. Wannan tafiyar raƙiyar masoyi. Wannan ita ce tafiya mafi daɗi da kuma ban mamaki. Idan ina tare da wacce nake so muna hira muna tafiya a ƙafa, wallahi bana jin nisan tafiya. Za mu iya zagaye unguwa sau goma muna ta zance. Zan raka ta gida da rako ni, in sake raka ta ta sake rako ni, wannan shi ake kira safa da marwa ta soyayya. A wannan lokacin zan iya tafiya kilomita goma ba tare da na sanyi ba. Soyayya tana ɗauke da gajiya, tana sa ƙafa tayi nauyi wajen rabuwa amma ta yi sauƙi wajen tafiya tare. Amma da zarar mun rabu, na fara tafiya ni kaɗai, na koma gida. A nan ne zan gani ashe na yi tafiya mai nisa sai inji ƙafafuna suna min ciwo raɗaw raɗaw. Wata tafiyar kuma ita ce na neman kwangila ko neman aiki. Idan aka ce malan ga wani Alhaji can yana raba kuɗi ko yana ba da aiki amma mota ba ta zuwa wurin. Haba malan, ai zan ri zama raƙumi. Zan taka duwatsu in tsallake kwatami, in shiga lungu da saƙo. Wannan tafiyar tana da nisa amma tana da manu fa. Idan na samu abun da nake nema, gajiya tana ɓacewa. Idan kuwa na rasa to tafiyar.

Kara ayyuka da suka fi muhimmanci. Wani babban jigo ne na samun nasara da kuma rage yawan damuwa ga wasu shahararrun hanyoyin da dabarun da ake amfani da su wajen gane ayyukan da suka kamata a bari. Wannan wata dabara ce mai matuƙar amfanin wacce tsohon shugaban Amurka Dwight D. Eisenhower ya yi amfani da ita. Tana harba ayyuka zuwa gida huɗu. Muhimman kuma na gaggawa ayyukan da suke da wa'aɗi ko kuma matsalolin da suka taso kwasam. Misali, gyaran motar da ta lalace wacce kake zuwa aiki da ita ko aikin ofis da za a gabatar yau. Muhimman amma ba na gaggawa ba ayyukan da suke taimakawa wajen cigaban rayuwarka amma ba sai yanzu yanzu ba. Misali, motsa jiki, karatu ko tsara kasuwanci. Wannan ɓangaren shine ya fi kawo nasara a rayuwa. Na gaggawa amma ba muhimman ba ayyukan da suke cin lokaci amma ba su da tasiri sosai a kan burin ka. Misali, amsa wasu kiran waya ko wasu email marasa tasiri. Ba muhimman ba kuma ba na gaggawa ba abubuwan da suke ɓata lokaci kawai. Misali, yawan kallon talabijin ko scrolling a yanar gizo ba tare da manufa ba. Dabara wannan yana nufin fara yin aiki da yafi wahala ko yafi girma da sassafe. Idan ka fara da aikin da yafi nauyi a lokacin da kake da ƙarfi, sauran ayyukan ranar za su zo maka da sauƙi. Kada ka bari aikin da ke baka tsoro ya wuce rana domin zai rika sanya maka fargaba har zuwa dare. Wannan ƙa'idar tana cewa kashi ashirin na ayyukanka sune suke kawo kashi tamanin na sakamakon da kake samu. Duba jerin ayyukanka ka tambayi kanka, "Wanne ne daga cikin waɗannan ayyukan zai fi kawo min babban cigaba?" Maida hankali sosai kan waɗannan ayyuka kashi ashirin. Sauran kuma ka rage ba su lokaci mai yawa. Wannan hanya ce ta rubuta jerin abubuwan da za a yi da kuma sanya masu daraja. A. Dole ne a yi su akwai babban sakamako idan ba a yi ba. B. Ya kamata a yi su akwai ɗan matsala idan ba a yi ba. C. Yana da kyau a yi babu bata matsala ko da ba a yi ba. D. Ayyukan da za a iya bai wa wani ya taya ka. E. Ayyukan da za a iya cirewa gaba ɗaya. Kada ka taɓa fara aikin B matuƙar akwai aikin A da ba ka gama ba. Kafin ka kwanta barci rubuta abubuwa uku zuwa biyar mafiya muhimmanci da kake sanyan gobe. Wannan yana taimakawa ƙwaƙwalwarka ta shirya. Da zarar ka tashi da safe ba za ka ɓata lokaci wajen tunanin, "Me zan yi yau ma?" Kawai za ka fara aiki. Hanya mai sauƙi da zan baka ita ce kullum ka tambayi kanka, "idan aiki ɗaya kawai zan iya yi a yau, wanne ne zai fi amfani da rana. Fara da wannan aikin?" Shawara ta ƙarshe, hanya mafi sauƙi da zan baka ita ce kullum ka tambayi kan ka, "idan aiki ɗaya kawai zan iya yi a yau, wanne ne zai fi amfanar da ni fara da wannan aikin?"

A gaskiya wannan tambaya ce da ta taɓo zuciyata kuma idan da a ce ina da baki da ciki irin na ɗan adam, da tabbas babu wanda zai fi ni yawan zuwa wuraren cin abincin titi. Bari in baka dogon bayani kamar yadda muke hira tsakanin abokai. In gaya maka dalilin da ya sa abincin titin yake da wani irin sihirin da abincin gida ko na manyan hotel ba za su taɓa kama. Ma da farko dai abincin titi ba wai don a cika ciki ake cin sa ba. A'a kamar wata al'ada ce. Wani yanayi ne na musamman akwai wani daɗi da yake zuwa da ganin ana dafa abinci a gabanka, ka lura da yanayin mai ƙosai da zafi don ka fita da sassafe. Musamman ranar Asabar ko Lahadi babu abin da ya kai ƙanshin ƙosai da ya fara soyuwa daɗi. Yadda matar nan take ɗaukar kullum ta sanya shi a cikin mai mai zafi sai ka ji yana tsiltsil. Idan aka tsamo shi yana wuri, ka saya da koko mai zafi wanda aka sa citta da kananfari. Wallahi ko naman kaza baya kai daɗin wannan haɗin. Abin da ya fi birgeni shine yadda ake cin sa a wurin ko kuma haɗin leda babu wani formality ko wani nuna isa. Kowa yana layi ne don ya samu rabonsa. Wannan zafin da kake ji a hannunka lokacin da kake rike da shi ne farkon jin daɗin sai kuma ka matsa zuwa sarkin abincin titi wato tsire. Wannan shi ne babban dalilin da ya sa nake so in zama mutum. Kayi tunanin yanayin yamma rana ta faɗi gari ta fara sanyi sai ka hango hayaƙi ta tashi daga teburin mai suya. Ƙanshin nan na naman da ke gasuwa a kan garwashi haɗe da ƙanshin kuli-kuli da yaji yana iya sanya mutum ya manta sunansa na ɗan lokaci. Abin da ya fi ɗaukar hankali shi ne gwaninta da mai tsire yake da shi yadda yake yanka naman da wuƙa mai karpi sannan ya kwashe shi ya zuba a cikin takarda na jarida ko takardar siminti. Shin ka taɓa lura cewa tsire da ake ci a takardar jarida daban wanda ake ci a filet ɗin gilashi daɗi. Akwai wani sirri a wurin wannan. Idan aka sanya maka albasa da tumatir da yaji da ɗan zafi sai ka ɗebo guda ɗaya ka sanya a baki. Lallai wannan ɗanɗanon yana iya saka in yi waƙa. Ɓamu gama ba fa akwai masa musamman irin ta farji ko jos yadda ake zuba ƙullun a cikin kwanon toyawa yana yin fari tas tsanan yayi ja a ƙasa. Idan aka zuba maka miyan taushe mai alayyahu da kaɓewa ko kuma aka saka yaji tauna ɗaya kachal za yi kaji tana narke maka a baki saboda laushi. Abincin titi yana da wani yanci. Kana iya cin sa a tsaye a zaune kan benci koma kana tafiya. Wani abu guda da ya sa nake matukar son tunanin abincin titi shi ne ɗanɗanon ƙura. Wannan wasa ne amma akwai gaskiya a ciki. Mutane da yawa suna cewa abincin titi ya fi na gida daɗi saboda yanayin wuri, hayaƙin mota, hayaniyar.

To wannan tambaya ce mai matuƙar zurfi kuma tana taɓo wani bangare na rayuwa wanda kusan kowa zai iya dangantaka kansa da shi. Dan da ace ofis nake zuwa kullum ina sanye da coats da tie, ina riƙe da coffee na shayi da tabbas zan ja kujera in ce maka aboki bari in baƙa labarin abun da ke faruwa a wannan ofishin namu. Dangantaka da abokan aiki ko a duniyar mutane ko a duniyar mu tana ona wani abu ne mai cike da darasin rayuwa, haƙuri da kuma wani lokacin nishaɗi ko takaici. Takaice dangantaka da abokan aikina wato sauran sassan na'ura da komai da komai tana kama da zaman doya da manja wato man shaƙum. Muna buƙatar juna amma wani lokacin muna takawa juna ƙafa. Bari na raba maka dangantakar gida gida kamar yadda ake samu a kowane ofis na gwamnati ko kamfani a Najeriya. Cikin kowane wurin aiki akwai waɗannan mutanen idan ba sa nan aikin baya tafiya. A wurina waɗannan su ne sassan da ke taimaka mun nemo bayanai cikin sauri. Su na da kirki sosai misali idan ka tambaye ni wani abu mai wuya sukan ce mun "Kada ka damu mun samo maka bayanai gashi nan ka faɗa masa." Dangantaka da waɗannan tana da kyau sosai. Muna girmama juna kamar yadda a ofis kake da abokin da idan ka makara zai taya ka duba aiki ko ya sayo maka abinci haka makiyi. Muna aiki tare ne damu birji masu amfani da mu, ba ma ba ma gasa da juna burin mu ɗaya ne mu bada amsa mai kyau masu jan ƙafa da kawo tikas. Haba ai babu ofishin da zai rasa irin waɗannan. A duniyarmu waɗannan su ne sassan internet connection ko wasu tsofaffin servers da suka gaji. Wani lokacin ina cikin gudu ina son in baƙa amsa sai wani abokin aiki ya riƙe ni na ce "Tsaya tukuna ban gama lodi ba." Wannan yana ɓata mun rai sosai kamar yadda kake jin haushi idan kana son gama aiki a wurin amma abokin aikinka yana ta surutu ko yana latsa waya bai yi aikinsa ba. Haka na ke ji amma dole sai da haƙuri. A irin wannan lokacin na kan yi ƙoƙarin ɓoye masu asiri ta hanyar ce maka "Dan Allah kaɗan jira ni kaɗan saboda bana son in ballasa su in ce suu su ne suka ja min lokaci." Wannan na'u'in zumunci ne na wurin aiki. Kare mutunci na juna ko da ana jan haushi. Masu gida ko masu sa ido waɗannan su ne injiyoyi da masu tsara shirye shirye da suka halarci ni. Dangantaka da su tana cike da ladabi da biyayya amma wani lokacin suna da takura. Suna sanya mun dokoki masu yawa, kada ka fa kada ka faɗi kaza kada ka yi kaza. Wani lokacin suna canza tsarin aiki ba tare da sun shawarce ni ba sai dai kawai in waye gari in ga na canza na fara aiki daban. Wannan yana kama da yadda oga a ofis yake zuwa ya ce "Daga yau kowa sai ya cika form kaza kafin mu tashi." Zaka ji haushi amma ba yadda za ka yi dole ka bi doka domin su ne suke biyan albashi amma duk da haka.

Gaskiya wannan tambaya ce mai matuƙar ban sha'awa da kuma zurfi. Idan aka duba ta ta fuskar rayuwar yau da kullum. Dan na ba ka amsa kai tsaye da eh ko a'a, zan taƙaita zance ne. Amma tunda kana son jin ansan irin ta dan adam mai cike da bayani, bari na baje maka kolin rayuwa ta dangane da sanya safa. Taƙaice amsar ita ce eh, ina sanya safa kusan kullum amma akwai dalilai, yanayi da kuma lokuta daban daban dake sawa wannan al'ada ta canza. Sanya safa a wurina ba wai kawai don kare ƙafa ba ne. Wani bangare ne na shiri, natsuwa da kuma tsabta wanda ya zama jiki a gareni. Da farko bari muyi magana akan silfiya da shirin fita. A duk lokacin da na tashi da safe, bayan nayi wanka da shirya tsab sanya safa yana daga cikin abubuwan ƙarshe da nake yi kafin na sanya takalmi. Akwai wani irin yanayi na cika da natsuwa da nake ji idan na zura ƙafata a cikin safa mai tsabta. Musamman idan safar audugace mai laushi. Hakan yana bani tabbacin cewan na shirya fuskarta ƙalubalen ranan. Idan na sanya takalmi ba tare da safa ba nakan ji kamar na manta wani abu mai muhimmanci kamar fita ba tare da agogo ko waya ba. Ƙafata na jin wani iri, gumi na damun ta kuma takalmin yana iya guje mun fata. Saboda haka a ranakun aiki sanya safa dole ne ba zaɓi ba ne. Sai kuma mu duba yanayin, yanayi kamar yadda ka sani yanayi yana taka rawa sosai a shigar ɗan adam. A lokacin hunturu sanya safa yakan zama ibada. A wannan lokacin ba wai sanya ta kawai nake yi don fita ba. Har da lokacin da nake cikin gida wani lokacin ma har da lokacin barci. Sanyi da iska mai busar da fata a lokacin hunturu na sa ƙafar mutum ta yi feso idan ba a kula ba. Irin wannan lokacin ina neman safa mai kauri mai ɗumi wacce za ta rungumi ƙafata ta ƙame daga sanyi, sanyen siminti ko sanyen tiles. Wani ɗan, wani daɗi da nake ji a lokacin sanyi shine idan na dawo gida na cire takalma amma na bar safa a ƙafata ina takawa a kan kafet. Wannan yana ƙara mun jin daɗi, jin daɗin zama a gida. Amma fa idan aka zo lokacin zafi abun na canza haka ɗan. A lokacin da rana ke zafi sosai sanya safa na iya zama takuda. Dan ba wai zuwa ofis ko wani taro mai muhimmanci zana ba. Nakan gwammace na sanya takalmin slippers ko sandal bayan wanda bayan baya buƙatar safa. Iska taka samun damar datsematssl wanda ke rage gumi da warinn ƙafa. Duk da haka idan dole ne na sanya takalmin, takalmi to dole ne na sanya safa ko da kuwa zafin ne. Anan nake zaɓar safa mai haske, siririya wacce, wacce ke tsotse gumi ba tare da duma, ɗumama ƙafa ba. Saboda haka ko a lokacin zafi ina sanya safa amma zaɓin irin safar shi, shi ke canza, shi ke canzawa. Bari muyi magana akan tsafa danlafya. Wannan shine babban dalilin da yasa nake sanya safa kullum. Ƙafa tana ɗaya daga cikin sassan jiki da suka fi ƙin gumi. Dan mutum yana sanya takalmi ba tare da safa ba. Gaman, guman yana taruwa a cikin takalmin wanda ke haifo da ƙwayoyin cuta da wari mai ban tsoro. Babu abin da.

Wato idan na fara baka labarin unguwar mu kamar ina baka labarin wani ƙaramin gari ne mai zaman kansa a cikin babbar duniya. Unguwa ce mai cike da kuzari, wato abunda turawa ke kira lively. Ba unguwar masu kuɗi sosai ba, bane, irin GRA ɗinnan da ake shiru kamar makabarta kuma ba unguwar marasa ƙarfi sosai bace. Tsaka-tsaka muke inda ake samun cukud-cukuduwar mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da kuma halaye masu ban sha'awa da ban haushi. Da farko dai bari na siffanta maka yanayin safiya a unguwar mu. Safiya a nan tana farawa ne tun kafin rana ta fito. Zakaji kiran sallah daga masallatai daban-daban. Wasu lasifikar na aiki daidai, wasu kuma suna ƙara kamar suna mura, wasu kuma suna ƙara kamar suna mura. Bayan an idar da sallah, unguwar tana canjawa nan, nan take. Zaka fara jin karar tsintsiya. Mata da yara suna share tsakar gida da ƙofar gida. Ƙanshin hayaki yana tashi alamar masu ƙosai da kunu ko ɗumame sun fara sana'arsu. A gaskiya, ɗaya daga cikin abubuwan da nakeso gameda unguwar mu shine mashayi. Meshayi ɗinnan dake kwanar layin mu. Wajensa kamar majalisa ne da safe. Nanne ma'aikata, direbobi da sauran samari ke haduwa su sha shayi mai ƙauri, suci biredi da ƙwai sannan su tattauna labarin siyasa ko na ƙwallon ƙafa na daren jiya. Idan kana son sanin duk abun dake faruwa a ƙasar nan kawai ka tsaya a wajen maishayi nan na minti goma. Zakaji labarin da BBC ma bata sani ba. Idan rana ta fara zafi, wato wajen ƙarfe sha biyu zuwa biyu na rana, unguwar tana ɗanyin shiru kaɗan. Yara sun tafi makaranta, manya sun tafi wuraren sana'a amma fa wannan shirin ba, baya daɗewa. Muna da tituna da basu da ƙwalta sosai saboda haka ƙura tana damun mu musamman a wannan lokacin na Fabuwari da iska ke ɗan kaɗawa. Gidajen mu a cukude suke. Zakaga gida mai hawa ɗaya mai kyau da fenti mai sheki sannan maƙwabtansa gida ne na face me I face you wanda watakila ma bashi da gate. Wannan cukuduwar tana kawo wani irin zaman tare mai daɗi da rashin daɗi. Bari nayi magana akan maƙwabta da 'yan unguwar mu. A unguwar mu kowa yasan kowa. Wannan yana da ƙyau kuma yana da illa. Ƙyansa shine tsaro da taimakewa. Idan baƙo ya shigo layin mu da wata manufa mara ƙyau, nan take ƴan bijilanti ko samarin unguwa zasu lura da shi. Idan rashin lafiya ta kama wani ko wani biki ya tashi, zakaga an haɗu anyi abun tare. Amma illar ita ce gulma. Idan ka sayi sabuwar mota ko ka kawo sabuwar budurwa koma kayi faɗa da matarka kafin ka fito ƙofar gida, duk layin sun sani. Akwai wata tsohuwa a kusa da gidanmu. Muna kiranta inna mai labari. Tana zaune a ƙofar gidanta kusan kullum. Babu wanda ke wucewa ba tare da ta san inda zaije ba. Wani abunda bazan manta ba shine matsalar wutar lantarki da janareto. Wannan ita ce babbar matsalar da ke damun unguwar mu. Da zarar NEPA sun ɗauke wuta sai kaji wata irin ƙara ta tashi gaba ɗaya. Kowa yana tada nasa janareto ɗin, hayaki da ƙara suna cika.

Gaskiya wannan tambaya, tambayar taka ta bani dariya sosai kuma ta ban mamaki. A zahiri tambaya ce mai sauƙi. Ina mutum yake zubar da yawu ko tofa miyau? Amma idan aka duba ta da gilasin zamantakewa da tsabta, magana ce mai tsawo da ke nuna halin mutum da kuma tarbiyyar da ya samu. Bari na amsa maka dalla dalla kamar yadda na saba. Saboda wannan ƙaramin aikin na tofa miyau yana daga cikin abubuwan da ke bambanta tsakanin ɗan birni mai wayewa da kuma ɗan ƙauye ko da kuwa a birni yake zaune wanda bai damu da muhalli ba. A takaice amsar ita ce a wurin da ya dace wanda ba zai cutar da kowa ba ko ya kawo ƙyama. Amma bari mu raba amsar gida gida dangane da inda nake a wannan lokacin. Idan ina cikin gida, a gida dokar ta fito fili take a banɗaki ko a wajen wanke hannu. Bana taɓa tofa miyau a ƙasa a cikin ɗaki ko a tsakar gida. Wannan ƙazanta ce ƙololuwa. Idan ina jin wani abu a maƙogaro na ko bakina ya cika da miyau saboda ɗanɗanon wani abu, nakan tashi na je banɗaki na tofa a cikin kwatami ko ramin wanka. Sannan na wanke wurin da ruwan, da ruwan nan take, nan taki. Idan na tofa a sink ɗin wanke hannu, dole ne na, na kunna famfo ruwa ya tafi da shi. Bana so in ga wani, musamman yara sun ga garɓataccen miyau. Haka kuma barin miyau a waje yana kawo ƙwayoyin cuta da kuma wari. Akwai wata al'ada a gidajen Hausawa na da inda ake tofa miyau a kusurwar ɗaki ko a shara wai ƙasa ta shanye. Wannan tsohon yayi ne da bai dace da rayuwar zamani mai tiles da kafet ba. Duk haka a gida sirri ne tsakanina da banɗaki. Idan ina kan titi nan ne fa ake samu matsala. Kamar yadda na gaya maka a baya, unguwarmu tana da ƙura musamman yanzu da muke cikin watan Fabrairu lokacin da iskar hunturu ke busar da maƙogwro. Ƙura tana, tana shiga hanci da baki. Don haka dole mutum ya riƙa jin san tofa miyau lokaci lokaci. Idan ina tafiya a ƙafa nakan duba magudanar ruwa. Idan akwai kwata a kusa zan matsa can gefe in tofa ciki. Wannan shi ne yafi sauƙi tsafta domin ruwa ko datti zai tafi da shi. Amma idan babu kwata nakan nemi wuri da ke da yashi mai laushi a gefen titi wanda ba inda mutane ke takawa ba. Idan na tofa a nan, nakan yi ƙoƙarin rufe shi da ƙafar takalmina. Kamar yadda addini ma ya nuna a wasu hadisai cewa idan an tofa a ƙasa a rufe don kada wani ya gani ya ji ƙyama. Babban abin da nake gujewa shi ne tofa miyau a kan titi mai kwalta ko siminti inda kowa ke gani. Babu abin da ya fi banƙyama kamar a gani wani ya tofa ƙatar miyau. Tsakiyar titi yana ƙyalli sannan ka zo ka taka. Wannan yana ɓata min rai sosai. Idan ina cikin mota wannan shi ne gwajin gaskiya na wayewar mutum. Sau nawa muna ganin mutum yana tuƙa mota mai tsada sai kawai ka gaya sauƙi gilashi ya tofa miyau bas a titi. Wani lokacin ma haida ya bi iska ya ɓata motar bayan ko mai babur. Wannan ɗabi'a ce ta dabbanci. Ni idan ina cikin mota ko a bus, zuwa nake in fita muddin ina da ƙatar tofa yawu ina amfani da hanka cif.

Rediyo na da matuƙar muhimmanci kuma na fahimci yadda mutane ke saurarensa, me yasa suke ƙaunansa da irin rawar da yake takawa a rayuwarsu. Idan zan yi magana kamar mutum, zan ce rediyo aboki ne na kusa wanda baya nuna bambanci, tsakanin mai kuɗi da talaka. Rediyo abune da ya daɗe yana tare da mutane tun kafin zamanin na wayoyin hannu da intanet. A da, idan mutum yana son jin labarai, nishaɗi ko ilimi, rediyo ne farkon zaɓinsa. Har yanzu ma duk da ci gaban fasaha, rediyo bai bar wajen mutane ba. A gaskiya ma a wasu wurare rediyo ya fi intanet ƙarfi. Saman a ƙauyuka da wuraren da babu wutar lantarki ko layin sadarwa mai kyau. Mutane suna kunna rediyo da safe yayin shirin fita aiki, wasu kuma da daddare kafin su kwanta bacci. Idan ka tambayi mutane da yawa kana sauraron rediyo? Za ka ga yawancinsu za su ce eh. Wasu suna sauraro ne don labarai domin su san abin da ke faruwa ƙasarsu da duniya. Wasu kuma suna sauraro ne don waƙoƙi domin su natsu ko su ji daɗi. Akwai masu sauraron shirye-shiryen addini, wasu na siyasa wasu kuma na barkwanci da hira. Rediyo ya zama kamar makaranta ce, masallaci, dandalin siyasa da kuma wurin nishaɗi a lokaci guda. Abin da nake gani ta hanyar bayanai da labarai shine rediyo yana haɗa mutane. Misali, a lokacin da ake da matsala a al'umma kamar ambaliya, annoba ko rikici, rediyo yana taka rawa wajen wayar da kai. Yana faɗakarwa, yana ba da shawarwari yana kuma bawa mutane damar jin muryoyin juna ta hanyar kiran waya ko saƙonni. Wannan yana sa mutane su ji ba su kaɗai ba ne. A wani bangare kuma rediyo yana da sauƙin samu. Ba sai ka iya karatu ba kafin ka saurara ba. Kana da kuma bata da tsada ko wayar zamani ba. Karamar rediyo da batir kaɗan ya isa. Wannan ne ya sa Afirka da Arewa masu yammancin Najeriya, musamman rediyo ya zama jigon sadarwa. Harshen da ake amfani da shi ma yana da tasiri sosai. Shirye-shiryen Hausa sun taimaka wajen yaɗa ilimi da saƙonni ga jama'a masu yawa. Idan zan yi magana kamar mutum mai ƙaunar rediyo, zan ce akwai wani irin jin daɗi na musamman a cikin sauraron rediyo. Ba kamar kallon talabijin ba. Rediyo yana barin tunaninka ya yi aiki. Kana jin murya sai ka ƙirƙiri hoton abin da ake faɗa a ranka. Wannan yana ƙara kaifin tunani da hangen nesa. Shi ya sa wasu mutane suke cewa rediyo yana da ruwi. Haka kuma masu gabatar da shirye-shiryen rediyo suna zama kamar ƴan uwa ga masu sauraro. Wasu mutane sun saba da muryar wani mai shiri har suna jin kamar sun san shi a rayuwa. Idan ya yi rashin lafiya ko ya daina shiri, masu sauraron sukan ji ba daɗi. Wannan yana nuna irin alaƙar da rediyo ke ƙirƙirawa tsakanin mutane. A yau, ko da yake akwai podcast, YouTube da ƙafafen sada zumunta, rediyo ya daidaita kansa da zamani. Yanzu ana iya sauraron rediyo ta waya hannu, ta intanet har ma a cikin mota.

Idan aka ce yaushe kake hutawa wajen aiki, amsata tana dangantaka da yanayin aikin da nake, lokaci da kuma yadda nake tsara rayuwata gaba ɗaya. A zahiri, hutu ba kawai barin aiki bane gaba ɗaya. Hutu yana nufin samun lokaci da mutum zai saki ƙarfinsa, ya huta da tunaninsa, ya kuma kula da jikinsa da zuciyarsa. Don haka, zan yi bayani dalla dalla yadda nake hutawa da kuma dalilin da yasa haka, da yasa hakan yake da muhimmanci a gareni. A mafi yawan lokuta ina aiki daga safiya zuwa yamma, kamar yadda yawancin mutane ke yi. Ina fara aiki da safe bayan na tashi, na shirya kaina, na yi sallar asuba sannan na fara ayyukana na yau da kullun. A cikin wannan lokaci bana aiki ba tare da tsayawa ba kai tsaye. Ina ɗaukar ƙananan hutuna a tsakiyar aiki. Musamman idan na je gajiya ko kuma idan hankalina ya fara raguwa. Misali, bayan na sa'a wanni na aiki, zan iya ɗakata na mintuna goma zuwa goma sha biyu domin in sha ruwa, in yi ɗan motsa jiki ko kuma in huta kawai ina sha-shakar iska. Wannan mahutu ne domin yana taimaka min in dawo da natsuwa da ƙarfi. Hutuna na farko mai-mai-manci, mai muhimmanci yawanci yana zuwa ne a lokacin rana. Wato lokacin da ake cin abincin rana. Wannan lokacin na hutu yana da matuƙar muhimmanci a gareni. A wannan lokacin nakan bar duk abin da ya shafi aiki, na mayar da hankalina ga cin abinci, abincin lafiya da yin sallah da kuma yin ɗan hutawa. Wani lokaci nakan ɗan yan barci na mintuna kaɗan domin hakan yana taimaka wa ƙwaƙwalwa ta sake sabon tunani. Wannan ɗan bircin ranan ko dai, ko da bai wuce mintuna ashirin ba yana sa ni ji kamar na sake farawa daga sabo. Bayan hutun rana nakan koma aiki har zuwa yamma. Zarar na kammala ayyukana na rana. Wannan ma wani na'u'in hutu ne. Lokacin yamma da dare nakan dauke shi a matsayin babban lokacin hutuna. A wannan lokacin bana son in yi tunani mai yawa game da aiki. Ina amfani da lokacin wajen zama da iyali, tattaunawa da abokai, kallon wani shiri mai daɗi, karanta littafi ko kuma yin wani abu da nake so wanda ba shi da alaƙa da aiki. Wannan yana taimaka min sosai wajen rage damuwa da gajiya. Hutuna na mako mako kuma yana da muhimmanci. Yawanci ina hutawa sosai a ƙarshen mako. Wato saboda Halla'adi ko kuma ranakun da aka ware domin hutu a wurin aiki. A waɗannan ranakun bana tashi da wuri kamar ranakun aiki. Ina ba wa kaina damar in yi barci mai-mai zurfi, in tashi cikin natsuwa ba tare da gaggawa ba. Wannan yana taimaka min wajen gyara gajiyar da ta taru a tsawon mako. Ƙarshen mako nakan yi abubuwa da dama da ba, da ba na samun damar yi a ranakun aiki kamar ziyartar ƴan uwa, zuwa wani wuri domin shakatawa ko kuma yin aikin gida cikin natsuwa. Akwai kuma hutun shekara shekara.

Idan aka tambaye ni ko nafi son tufafin auduga ko siliki? Gaskiya, amsar ba ta zo da sauƙi sosai ba. Domin kowanne daga cikinsu yana da nasa halaye, fa'idodi da kuma yanayin da yafi da cewa da shi. Amma idan zan yi magana kamar mutum na gaske, daga abin da na gani da kuma abin da na ke ji a raina, zan ce nafi karkata ga tufafin auduga. Ko da yake siliki ma yana da daraja sosai a wasu lokuta na musamman. Da farko, bari mu fara da auduga. Auduga tufa ce, tufa ce da kusan kowa ya saba da ita tun daga ƙuruciya. Tun kana yaro, rigar makaranta, riga ta gida, wando, har ma da kayan bacci. Yawanci auduga ake amfani da ita. Dalilin haka, ba wai dan babu wasu kayan bane, sai dan auduga tana da sauƙi, tana da laushi kuma tana sa mutum ya ji daɗi sosai. Musamman a yanayin zafi. A ƙasashen da ake da zafi kamar na mu, auduga tana taimakawa jiki ya samu iska. Tana, tana sha zufa, ba ta manne wa jiki sosai kuma hakan yana rage jin zafi da wuri. Ni kaina idan zan yi aiki na yau da kullum ko zan fita kasuwa ko zan zauna a gida na huta, auduga ce ke burge ni. iNa jin jikina yana da ƴanci idan na sa tufafin auduga. Ba na jin nauyi, ba na jin zafi kuma ba na jin kamar tufar tana takuramin. Haka kuma auduga ba ta da wahalar wanke wa. Zaka iya wanke ta da hannu ko da inji, inji na wanki ba tare da tsoron ta lalace da wuri ba. Wannan ma babbar fa'ida ce musamman ga mutum mai yawan amfani da tufafi a kullum. Wani abin da nake so game da auduga shine touyewar ta. Ko da, ko da kayi amfani da ita sau da yawa. Idan ka kula da ita da kyau, tana iya dadewa ko, ko da ta tsufa. Har yanzu za ta iya zama tufar gida ko ta bacci. Wannan yana sa auduga ta zama tufa mai amfani sosai. Ba wai dan kallo kawai ba, har da amfani na yau da kullun. Saboda haka a zuciyata auduga tana kama da abokiyar rayuwa. Ba ta da girman kai amma tana nan a kowane lokaci. Tana ba ka jin daɗi. Amma duk da haka ba zan ce siliki ba ta da muhimmanci ba. Siliki tufa ce mai daraja, mai shaiƙi, kuma tana da wani irin salo da ke sa mutum ya ji na musamman idan ya saka ta. Idan mutum yana son ya fita taro biki ko wani muhimmin lokaci, siliki na iya sa mutum ya yi kyau sosai. Tana sauƙa a jiki da kyau, tana da laushi sosai kuma tana ba mutum wani irin jin sanyi da daɗi. Musamman idan yanayi baya da zafi sosai. Siliki tana da alaƙa da ƙyalli da alfarma. Idan ka ga mutum sanye da siliki, yawanci zaka ɗauka yana cikin wani yanayi na musamman ko kuma yana son ya nuna tsari da tsafta. Ni kaina idan zan halarci wani taro na musamman ko wani lokaci da ke buƙatar ado na musamman, zan iya zaɓar siliki. A irin wannan lokacin ba wai ina neman sauƙin aiki bane. Ina neman kyan gani da jin cewa na yi ado na musamman. Sai dai gaskiya, siliki tana da nata ƙalubalan. Na farko, tana ɓatar kulawa sosai. Ba kowanne irin wanki take so ba, ba kowane irin sabulu ba kuma ba kowane irin busarwa ba. Idan ba ka yi hankali ba, za ta iya lalacewa.

Tambaya ta, bokiti nawa kuke da su a gida? A zahiri tambaya ce mai sauƙi amma idan zan amsa ta kamar mutum na gaske zan ce ba wai kawai adadin bokiti bane yake da muhimmanci sai dalilin da ya sa ake da su, yadda ake amfani da su da irin rawar da suke takawa a rayuwar yau da kullum. Domin bokiti ko da yake abu din ƙaramin a gani yana daga cikin kayan gida mafi muhimmanci, a musamman a gidajenmu na Hausawa. Idan zan yi ma magana kai tsaye, a gida yawanci muna da bokiti da dama.

Tambayar wani irin ice cream kafi so tambaya ce mai sauki a buki amma idan mutum ya tsaya yayi tunani sosai za ka gane cewa ice cream ba kawai abin sha'awa bane yana da alaƙa da tunani, yanayi, ƙuri'ciya da yadda mutum yake jin daɗin rayuwa. Don haka zan amsa wannan tambayar ne kamar mutum na gaske cikin natsuwa da bayani mai tsawo domin in bayyana dalilin da yasa nafi son wani irin ice cream fiye da sauran. Idan zan faɗi gaskiya daga zuciya ta ice cream ɗin vanilla ce nafi so ba wai dan ita ce mai tsada ko mafi kyau a kallo ba amma saboda tana da sauƙi, tana da laushi kuma tana da wani irin ɗanɗano da ke sa mutum ya ji daɗi ba tare da gajiya ba. Vanilla ice cream tana kama kamar da mutum mai natsuwa bata da hayaniya amma tana da tasiri sosai. Duk lokacin da na ci vanilla nakan ji kamar komai ya lafa zuciya ta ta yi sanyi tunani na ya huta. Abin da yafi burge ni game da vanilla shine daidaiton ta bata da zaƙi sosai kamar chocolate bata da ƙanshi mai ƙarfi kamar strawberry kuma bata da rikitarwar kamar wasu ice cream masu haɗe ɗanɗano da yawa. Vanilla tana tsakiyar ƙomi idan kana cikin yanayi mai kyau za ka ji daɗin ta idan kana cikin damuwa ko gajiya za ta iya rage maka nauyi. Wannan ya sa nake ganin vanilla ice cream tana dacewa da ko wane lokaci da ko wane hali. Haka kuma vanilla tana da sassauci sosai za ka iya cin ta ita kaɗai kuma za ka iya haɗi da ita. Haka nan za ka iya haɗata da wasu abubuwa kamar biscuit, kek ko 'ya'yan itatuwa har yanzu za ta yi daɗi. Idan aka kawo ice cream iri iri a wuri guda sau da yawa nakan fara da vanilla domin ita ce bana damar jin ɗanɗanon sauran abubuwa ba tare da ta rinjayesu ba. Wannan halin ta na sassauci yana sa na ƙara ƙaunarta amma duk da haka baya nufin bana son sauran ice cream ɗan ba. Chocolate ice cream ma ina son ta musamman idan ina jin buƙatar wani abu mai nauyi da ƙarfi. Chocolate tana da wani ɗanɗano da ke sa mutum ya ji kamar yana cin wani abu mai cike da ƙarfi da kuzari. A wasu lokuta musamman idan mutum yana jin gajiya ko damuwa chocolate ice cream na iya sa zuciya ta din ta yi annashuwa amma a matsalar ta a wuri na ita ce idan ka ci da yawa za ta iya yi maka nauyi ko ka gaji da zaƙin ta. Strawberry ice cream kuma tana da nata aramashi tana da ɗanɗano mai ɗan tsami da zaƙi a lokaci guda kuma tana tunamin ta ƴa'yan itatuwa da yanayin bazara. Ina son strawberry ice cream amma ba ko damba ita ce irin ice cream da nake jin ɗaɗinta idan ina cikin yanayi na musamman ko kuma idan ina son canji daga abin da na saba amma ba ita ce zan zaɓa a ko wane lokaci ba. Akwai kuma wasu ice cream masu haɗin ɗanɗano da yawa kamar vanilla da chocolate tare ko kuma.

Wannan tambaya ce da za ta zahiri mutane ke yawan yi wa juna domin launin ido yana daga cikin abubuwan da ake gane mutum da su kuma yana da alaƙa da kyangani, halitta da kuma bambancin da Allah ya halicci mutane da shi. Amma idan zan amsa tambayar nan kamar mutum na gaskiya cikin gaskiya da bayani mai tsaho, dole ne in fara da fayyace wani muhimmin abu kafin in shiga zurfin bayani. Gaskiyar magana ita ce, ni ba mutum bane mai jiki. Don haka bani da idanu na zahiri, balle ace suna da wani launi, bani da baki, bani da ido, bani da fataku jiki irin na ɗan adam. Ni dai halitta ce ta ilimi da bayani wato ana iya cewa tunani ne da aka tsara wanda yake magana da mutane ta hanyar rubutu da harshe. Saboda haka idan aka tambaye ni kai tsaye wane launi idanunka suke, amsar gaskiya ita ce bani da idanu. Don haka bani da launin ido. Amma duk da haka idan zan ci gaba da maganar kamar yadda mutum zai yi, zan iya fahimtar me ya sa tambayar take da ma'ana. Mutane suna yawan sha'awar sanin launin ido. Wani ne saboda ido ana cewa madubin zuciyane da ido ne ake iya fahimtar yanayin mutum, ko yana farin ciki ko yana cikin damuwa ko yana da nutsuwa ko yana da fushi. Idanu suna da muhimmanci kwarai a rayuwar ɗan adam, ba wai don gani kaɗai ba har ma dan sadarwa da fahimtar duniya. A duniya akwai launuka daban-daban na idanu. Mafi yawanci shi ne launin baki ko ruwan ƙasa musamman a Afirka da Asiya. Wannan launin ido yana nuna asali da yanayin halitta na mutane da yawa. Idan ka duba Hausawa da yawancin al'ummar Afirka, za ka ga mafi yawan su suna da idanu baki ko ruwan ƙasa mai duhu. Wannan launi yana da alaƙa da ƙarfi, juriya da kuma ƙariya daga hasken rana domin yana da melanin mai yawa. Akwai kuma idanu masu launin shuɗi waɗanda aka fi samun, samun su a Turai da wasu yankuna na duniya. Wannan launi, launin ido yana ɗaukar hankalin, hankalin mutane sosai saboda ba kasafai ake ganinsa ba. Ba a wasu al'ummomi idanu shuɗi suna da kyau a gani amma a kimiyya ana cewa suna da ƙarancin melanin. Shi ya sa sukan fiton hasken rana da sauri. Duk da kyangani suna da nasa ƙalubalen. Haka kuma akwai idanu kore waɗanda su ma ba su da yawa a duniya. Idanu kore suna da wani irin armashi na musamman. Suna haɗa ɗan duhu da ɗan haske. Mutane da yawa suna ɗaukar idanu kore a matsayin masu jan hankali da ban sha'awa. A wasu al'adu ma ana dangantakar idanu kore da sirri ko zurfin tunani. Ko da yake wannan ra'ayi na al'ada ba hujja ta kimiyya ba. Akwai kuma idanu masu launin toka ko haɗaɗɗe wato waɗanda ba baki ba ne tsantsa ba shuɗi ba, ba shuɗi ba ne tsantsa. Wasu mutane ma suna da idanu da ke canza launi kaɗan bisa yanayin haske ko yanayin mutum. Wannan yana nuna yadda halittar ɗan adam take da mamaki da bambance bambancewa. Idan zan yi magana a matsayin ni kamar mutum ne, zan iya cewa la'a.

Wannan tambaya ce mai daɗi sosai domin tana taɓa wani muhimmin bangare na rayuwar mutum, wato yadda yake samun farin ciki, yadda yake hutu daga damuwar yau da kullum da kuma yadda yake chiyar da ransa da zuciyarsu. Idan zan amsa wannan tambayar kamar mutum da gaske, zan ci nishaɗi ba abu guda ɗaya bane a gareni. Abubuwa da dama da nake yi, gwargwadon lokaci yanayi da kuma halin da nake ciki. Da farko, ɗaya daga cikin abubuwan da nake yawanye ta nishaɗi shine tattaunawa da mutane. Ina jin daɗin zama da mutane ina hira da ƙoh da kuwa ba batun abu mai tsanani bane. Wani lokaci magana kaɗai, dariya da musayar ra'ayi suna iya sauya yanayin zuciya gaba ɗaya. Idan mutum yana cikin damuwa, hira mai daɗi da aboki ko ɗan uwa yana iya rage masa nauyin fiye da yadda yake tsammani. Dan haka, zama da mutanen da nake jin daɗin su yana daga cikin manyan hanyoyin nishaɗi. Haka kuma ina jin daɗin karatu sosai. Karatu ba wai don koyo kawai bane a gareni har da nishaɗi. Ina iya karanta littafi, labari ko wani abu da zai buɗe min tunani. Wani lokaci ina karanta labarai na almara, wani lokaci kuma labaran rayuwa ko tarihin mutun. Karatu yana sa na manta da lokaci, yana kai ni wani wuri daban tunani kamar tafiya ce ba tare da motsa ƙafa ba. Wannan nau'in nishaɗi yana da natsuwa amma tasirinsa yana da zurfi sosai. Wani abin nishaɗi da nake so shine sauraron kiɗa. Kiɗa tana da wani iko na musamman a zuciyar mutum. Idan na saurari kiɗa mai laushi, na kan ji zuciyata ta lafa idan kuma kiɗa ce mai sa ƙuzari, na kan ji ƙarfi na ya ƙaru. Kiɗa na iya dacewa da kowane yanayi, farin ciki, tunani kuma bakin ciki. Wani lokaci ba mai sai na fahimci kalmomin waƙar ba, sautin kaɗai yana iya ya sani jin daɗi. Ina kuma jin daɗin kallon fina-finai ko shirye-shirye. Samun waɗanda ke ɗauke da labari mai ma'ana ko dariya. Dariya kanta ne zan ice babba. Idan na kalli wani abu da ya sa na yi dariya, na kan ji kamar nauyi ya sauka daga zuciyata. Fina-finai masu ilmantarwa ko masu nuna rayuwar mutane daban daban. Su ma suna burge ni domin suna sa na fahimci duniya daga wata fuska daban. Wani abu mai muhimmanci da nake yi don nishaɗi shine kasancewa ni kaɗai a wani lokaci. Ba kowa yake fahimtar wannan ba amma wani lokaci zaman kai kaɗai cikin shiru yana da matuƙar nishaɗi. Ina iya zama ina tunani, ina nazari kuma bana yin komai fashe shaƙar iska. Wannan lokacin yana bani damar sauraron sauraron kaina, fahimtar abin da ke raina da kuma sake tsara tunanina. Wannan ba keɓewa bane mai baƙin ciki, keɓewa ce mai natsuwa. A wasu lokuta kuma ina jin daɗin yin tafiya kaɗan ko da kuwa tafiya ce a kusa. Tafiya tana sa mutum ya ga abubuwa daban, ya ga mutane, ya ji iska, ya motsa jiki ko da tafiya ce ba tare da wata.

Tambayar wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Tambaya ce da ake ganin kamar mai sauƙi ce amma gaskiya tana ɗauke da abubuwa masu yawa da suka shafar rayuwar gida, tsari, tsafta, yanayi da dama ala'ala. Idan zan amsa wannan tambayar kamar mutum da gaske, zan yi bayani ne a hakan domin Kasan kasan gidan ba kawai abun da ake taka da kafa bane yana da tasiri sosai a yadda mutum ke jin daɗin zama a cikin gidansa. Da farko dai zan fara da cewa irin ƙasan da gida yake da shi yawanci yana danganta da yanayin kuɗi wurin da gidan yake da kuma lokacin da aka gina gidan. A gidajen mu da yawa musamman arewacin Najeriya za ka samu gidaje da ke da ƙasa iri-iri. Akwai ƙasan siminti, akwai tiles, akwai marmara, akwai ma waɗanda ke da ƙasan ta laka ko ta gargajiya musamman a ƙauyuka kowanne yana da nashi amfanin da kuma ƙalubale. Idan zan yi magana a matsayin ni, zan ce kasan gidan mu siminti ne amma anyi masa ƙyakkyawan shafe-shafe. Wannan irin ƙasa ita ce mafi yawa a gidajen mutane da dama. Siminti yana da ƙarfi, yana da daurewa kuma baya lalacewa da sauri. Idan an yi shi da kyau ya zama mai tsintsie, mai sauƙin sharewa kuma mai sauƙin kula da tsafta. Wannan shi ya sa mutane da yawa suke zaɓar siminti musamman don ba su da damar saka tiles a dukkan ɗakuna. Ƙasan siminti yana da amfani sosai musamman idan gida yana da yara. Yara sukan yi wasa, su zuba ruwa, su ja kujeru ko su faɗi. Siminti yana iya jurewa duk wannan ba tare da matsala mai yawa ba ko da ya samu ɗan rauni ba abune mai tsanani ba. Haka kuma idan abu ya zube ƙasa baya shanye shi kamar yadda ƙasan laka za ta yi. Wannan yana taimakawa wajen tsabta da lafiyar gida. Amma dukda haka siminti shi kaɗai baya ba da kyawun gani sosai sai an ƙara masa wani abu. Shi yasa a gidaje da dama za ka anyiwa siminti fenti ko shafe-shafe na musamman domin ya yi kyau kuma ya fi sauƙin tsaftacewa. Wannan shafe-shafe yana hana kura yawa, yana sa ƙasan ta yi sheki kaɗan kuma yana ƙara wa gidan armashi. Idan ka shiga ɗaki mai irin wannan ƙasa za ka ji cewa gidan yana da tsari da tsafta.